Kamar ni lokacin na shekara da ni nake fison shine kamar lokacin na girbi. A lokacin nan kana gani waen su abubuwan da su suke faruwa kamar ana harvesting su maize, su soya beans da su guinea corn duk masara da ai duk duka nan dai suna nan da yawa. Domin idan an kai lokacin girbin nan kuma mostly yana nan between June, July, August, September shine lokacin girbi. Kamar ana harvesting irish potatoes a wurina. Kagan duka hakan lokacin nan shine lokacin da mutane su ke fiso dai.

Eh, ayyuka ko wane rana muke yin aiki domin sanyan tun-tunatarwa na ayyuka. A hakan dukka suna nan dai domin idan kana sanyan, sanyan tuna da aiki, ko wane rana za ka tashi da sasafe kuma ka kai wurin da kana son ka kai. A cikin aikin nan duk a haka sai ka yi aikin domin in baka yi aiki ba ba inda za ka samu abin da kai kake son. Domin a hakan aikin na nan da kyau domin in ka yi aiki za ka samu abincin ci. Amma in bakayi aiki ba ba inda zaka samu abinci. Duk a hakan aiki ne na validating abinci kuma in ba abinci ya zama kamar ba ka aiki.

Kamar ni, kayayyakin da ni nake son, idan na sa kaya kamar sau biyu zan yi wanki na kayan nan. Domin in ban yi wankin kayan nan ba, ba inda kayan za ya samu ya yi haske kuma ya fito fes. In na sa kaya kaman guda biyu, sau biyu, in na sa kayan sau biyu shine zai in samo in sa kuma. Domin in ban sa na kuma na wanke ba, ba inda kayan nan zai fito da tsabta.

Kamar ni takalman da ni nake da su guda biyu, guda uku dai. Ina da takalma, ina da takalma guda uku.